Tabbas, shi kuɗi wawaye ne inji bahaushe sukan so ka killace su musamman lokacin da ya kamata ka ɓoye kuɗi sosai. Lokacin da kana da iyali, kana da yara, saboda rashin lafiya takan iya zuwa a kowanne lokaci ba tare da ta gaya maka ba. Sannan abu na hatsari ko shima yakan iya zuwa katsan ba tare daka sani ba. Kuma idan baka dashi a wannan yanayi na rayuwa, ba kowa bane yakan iya taimaka ma ya tallafa ma ya shigo rayuwarka don ya taimake ka ba. Dole kaiɗin nan kai ne zaka yiwa kanka. Idan hakane kuwa, lalle yana da kyau mutum ya dinga tanadin kuɗi. Koya ne ce akwai wasu kuɗi da kake ajiye wa kawai saboda tsammanin irin wa'annan abubuwa da zasu iya faɗo ma katsan, rashin lafiya a kanka ko akan iyalanka.

A duk ranar da aka yi ruwan sama ko kuma ana yi, ma kwana yana kan yi daɗi sosai saboda garin zaiyi shiru kuma ɗakin zai yi ɗumi. Sakamakon sama tana amsan ruwan sama zai yi sanyi akan yi barci mai daɗi. Domin idan ana ruwan dare, in mutum bai lura ba ma yakan iya makara da asuba ya kasa tashi domin zuwa yayi sallar asuba.

Ta yaddda nake taimakawa kaina idan banyi daɗi ba. Na kanyi ƙoƙari da tabbatar da cewa lallai duk abin da. A ya kama na abinci, zanyi ƙoƙari in ci da kuma duk wani magani da aka bani ko aka ce in yi amfani da shi, na kayi ƙoƙari in yi amfani da shi. Wannan shine ƙa'ida yadda nake taimakawa kaina.

Ni ina amfani da wayar Infinix. Wato wayar infinix tana da kargo kuma tana da ƙarfin network sannan kuma na processing ɗinta na gudanar da aiyu kanta shima yana da ƙarfi saboda haka shi sa nake amfani da kamfanin, ƙira kamfanin Infinix.

Dole zaka cire takalma a bakin ƙofar ɗaki, domin takalma mafi yawancin lokaci yakan kwashi datti a hanya da ka waje da ka taho. Idan ka ci raka shiga ɗaki da su, dole zaka shiga datti, shigar da datti cikin ɗakin ka. Amma in ka zo bakin ƙofar ɗaki, dole ka cire su kafin ka shiga.

Gaskiya ranar hutu muka yi kwana sosai, muyi haye sai mun gamsu dashi, ba tare da tunanin ka tashi da wuri ba don ka tafi wani waje. A rana, mukan biya dukkan wani bashin bacci da yake tattare da mu. Sannan kuma mukan yi bacci ta yadda zamu ba ƙwakwalwan mu hutu, don kuma ka tashi ka yi ayyukan mu na gadaje wanda suka rage.

Eh muna da dabba. Muna da mage, muna da kaji a gidan mu sannan muna da tunkiya. Domin rayuwa da dabba wani lokaci yana da daɗi, wani lokaci yana da kuma ɓacin rai. Ɓacin rai na wanzar da ƙazanta in dai ba ka da tsafta za suyi ta ɓata maka gida sannan kuma in hidima tahsi kai na amfani za ka iya a, amfani da su wajen sarrafa wa a gida.

Akwai wasanni, eh, kwaikwayo na gidan rediyo da suke da dama wanda ake gabatar da su a yanzu wanda kuma ake saurare. Musamman mata suna yawan sauraren su. Ina, akwai irin su rai dangin goro, akwai irin su gari ya waye. Waannan ɗaiɗaikun da ina, eh, wasannin kwaikwayon ne da ake gabatarwa a gidajen rediyo.

Abun da yafi muhimmanci a rayuwa shine lafiya. Domin sai da lafiya ake iya yin komai. Lafiya ita ce jigon rayuwa. Idan aka ce lafiya, ya danganta lafiya ta komai na sassan jiki. Inda ka lafiya tashi da iya aikatawa zuwa lafiya ta hankali babu abin da ya kai lafiya. Domin komai kake da shi, komai kata ke taƙama da shi a rayuwa, sai da lafiya aka iya aiwatarwa. Domin a rayuwa da wani zai sami lafiya, ka amshi da abin da ya tara. Ko yake da shi zai iya yarda. Domin ita ce jin daɗin komai jin daɗin duniya da jin daɗin duk wanni abun da aka tara Allah ya inganta mu da ita, ya ƙara mana ita.

Bikin ƙira aiki ne wanda ake aiwatar da shi wanda aiki ne kusan na gado wanda ake yi na ƙere-ƙeren abubuwa, ƙarafai da kuma kayayyakin musamman su fatanya, adda wuƙa da kuma kayayyakin. Abin da ka kawo musu na ƙarfe akan gasa shi a lauya shi. Zuwa abin da ake so a ƙera.

Yanayin siyen kaya a da da yanzu ya ban ban ta ta fanno ni da dama domin a da idan ana son kaya dole sai an je kasuwa, an gani idan yayi an sani in ma bai ba sannan a sani. A yanzu kuma saboda samun cigaban fasaha ta zamani da internet kana gida ma za a iya turo ma samfuri na kayan da kake so ka siya, ka duba ka caje shi sosai idan ya ma ka siya ka tura kuɗi ma da ka gina kuma akan iya kawo maka har gidan ma. Haka inta yanar gizo ne, internet za ka siya, nan ma za ka iya duba ka zaɓi wanda kake so ka siya ka biya kuɗi kuma a kawo mahakin da kake. To hakan ya daɗa gyara kasuwanci ya kuma daɗa, a bunƙasa harkokin kasuwanci.

Eh tabbas, girmama manya shi ɗabi'a ce ta tarbiyya wadda za ka tashi da ita wadda ake gina mu akanta tun daga yaran ta izuwa girma. Haka kuma faɗin gaskiya shi ma tarbiyya ne da kuma koyarwa ta addini. Wanda duk inda gaskiya take ka tsage ta ka faɗe ta a kan kowaye. Kuma ko da abin ba zai mai daɗi ba ko da abin zai mai ciwo, yana da kyau ka iya daurewa ka faɗe ta.

Ina waya da, ina amfani da wayar Android ce ƙirar kamfanin Infinix wadda kuma take da a kyau sosai. Take da quality da inganci da ƙarko kuma tana da memory mai girma wanda yakan ɗau dukkan abubuwan da nake so in ɗauka.

Nakan koya wa wanda mutane abincin da na fi so ko kuma abincin da na fi son na yi amfani da shi ta hanyar kwatanta musu ko koya musu yadda ake yi ko na nuna musu ta bidiyo ko kuma na nuna musu a aikace yadda ake yin shi da yadda ake sarrafa shi. Domin ne da abincin da ake so ci ko amfani da shi nakan koyi yadda ake amfani da shi da yadda kuma ake sarrafa shi ta yadda ko da na nema na rasa, na rasa wanda kuma zai mun ni ma zan iya yin shi da kaina.

Ni a gida aka haife ni ba a asibiti ba ko wani waje. Kuma cikin birni ne kuma unguwanci ta wayayyu cikin birni ba a ƙauye ba, kuma na taso a unguwar na yi makaranta a wannan dai unguwar.

Tabbas akwai kalar abincin da bai dame ni ba kuma ban cika son shi ba, kuma saboda kawai bai zamanto kalar cimar abinci na ba, amma ba don wani abu ba ko don rashin inganta lafiya ko don kawai kalar abincin wata ƙabilance.

Zamanin gidan intanet na da tabbassa ya ban banta da na yanzu. Domin a da akan yi amfani da ko waya ce ta gidan talho wanda bazan mantaba wayoyi ne wanda suke biyowa jikin falwayoyi su zo har cikin gidaje da unguwanni wanda dasu ake yin amfani wajan buga waya ta talho da sauran su.

Farkon wata a-akan ɗan fi hada-hada da kuma warwasawa domin yawanci. A ƙarshen wata akan fi warwasawa kuma akan fi hada-hada domin lokacin an yi albashi mutane akwai kuɗaɗe a wajen su. Amma zuwa farko farkon wata gaskiya abun sai dai haƙuri ko kuɗi ka ke nema baya yuyuwa. Yawanci ma'aikata an kashe kuɗi. An yi albashi sun bibbiya bashi da sauransu. Shiyasa ƙarshen wata yafi zama. Lokacin farin ciki da haɗa haɗa.

Tatsuniyoyin da muke ji a wanda muna yara ba ya sa wuce tatsuniyoyin gizo da ƙoƙi wanda suna tamkar da yanayin labarin ko kuma fina finan tom and jerry wanda kullum gizo shi yake yin nasara.

A ita doguwan gaisuwa takan zone a yanayin gaishe gaishen Hausa fulani da yadda dukan kowa da komai sai an tambaya an ji yadda suke da yadda suke aiwatar da mu'amalar su da yadda suke kasancewa tun daga kan yara manya, iyalai, ƴan uwa na gida, sai an ji yadda suke.